To, idan an ce muna yin wuta da itace, zan ce gaskiya ya danganta da wani irin zamanin muke a lokacin. Saboda yanzu muna da electric cooker, zan ce muna da electric cooker, muna da gas, muna da, muna, muna da, muna da electric cooker, muna da gas, muna da itace kuma muna da, muna da, eh, me ake kiran shi? Na manta sunan shi. Duk abubuwan nan guda huɗu da na kira, eh? Yau wada muna da stove. To, duk abubuwan nan da na kira zan ce ana amfani da shi, ana haɗa wuta da shi. Amma an tambaye mu, an tambaye mu ko idan ina amfani da itace ina haɗa wuta. To, zan gaya muku ko ina amfani da itace ko kuma bana amfani da itace a wannan, a lokacin nan. To, wani lokaci ina amfani da itace, wani lokaci kuma ba, bana amfani da itace. Abin da ya sa na faɗa haka, zan gaya muku me ya sa na faɗa haka saboda ku gane. Lokacin da kun ga ina amfani da itace, bari, bari in faɗa. Idan ina amfani da itace ba mu da wuta saboda yanzu muna da wuta, idan muna da wuta zan amfani da, za mu amfani da ga-- eh, light, na ce lighter. Zan amfani da electric cooker ɗinmu muyi abinci saboda electric cooker ɗinmu zan ce gaskiya yana kamawa da wuri. Idan, idan muna da wuta kuma wutan bai da haske idan ka sa wake, kun san, kun san yanzu wake shine abu, shine abun da ba ya nuna da wuri. Amma idan ka sa wake a tukunya mu ka daffa, ka, ka yi amfani da shi, ka yi amfani da electric cooker ɗinmu ka daffa, zaka ga ya, ya kama. Eh, zaka ga, zaka ga wake din ya nuna nan da awa daya saboda muna da wuta. Muna da wuta kuma muna amfani da wuta lokacin. Idan muna da wuta ba mu amfani da itace saboda muna amfani da electric cooker ɗinmu. Idan yazo yazama kuma ba mu da wuta kuma ba mu da, ba mu da wuta amma muna da gas, za kaga, za mu amfani da gas ɗinmu mu daffa abinci. Amma gas abu ne, abu ne mai kyau amma gaskiya zan ce akwai matsala da yawa idan saboda gas abu ne wanda baya so a dinga taɓa shi sosai. Idan kana wasa da gas sosai, gas zai iya fashe kuma idan ya fashe zai iya ƙone har gida, zai iya ƙone gidaje da yawa. Abin da ya sa na ce gas yana ƙone gidaje da yawa saboda kun ga gas gaskiya ba amfani da gas ana yin wasa da shi saboda gas, gas, eh, yafi fetur wahala. An ce fetur yana da wahala, zan ce gaskiya gas yafi fetur wahala. Amma mun, idan ba mu da wuta kuma ba mu, ba mu da wuta muna amfani da gas ɗinmu mu daffa abinci. Idan babu wuta kuma babu gas zai kai ga mu amfani da stove ɗinmu. Stove ɗinmu ana amfani da shi ne muna daffa abinci kuma muna, muna amfani da shi muna dumame. Idan kun ga mun amfani da stove to ba mu da wuta kuma ba mu da gas. Kuma stove da kalanzin ake amfani da shi. Kuma yanzu kalanzin ko zan ce na da tsada sosai saboda haka ba ma yawa amfani da stove ɗinmu. Amma idan mun amfani da stove ɗinmu zan ce gaskiya ba mu da abin da za mu yi kuma ba mu da itace a gida saboda kalanzin bai da saurin daffa abinci. Idan kun ga muna amfani da stove ɗinmu akwai wuta kuma akwai itace kuma muna da gas zan ce muna dumama abinci ne. Ko muna sa ɗakinmu yayi, yayi dumi daga sanyi saboda, ah, stove baya sauri. Amma muna amfani da itace lokacin da ba mu, ba mu da kalanzin, ba mu da wutar nefa kuma ba mu da gas. Muna amfani da itace yin daffa abincinmu. Haka muke yi lokaci da lokaci.

To zance a kullum ya dangata lokacin dana tashi da safe da lokacin da zanje gado da daddare. A yau zan faɗa yaushe nake zuwa yin bacci a kullum saboda ba a kullum ba wai ina zuwa bacci ba a ƙarfe takwas. Abin da yasa nace haka a kullum ko akwai aiki daban-daban da nake yi. Zaka iya gani yau ina da aiki sosai, yau kuma ban da aiki sosai. Saboda haka bana, bana yin bacci a lokaci ɗaya a kullum. Mutane da yawa sai ka gansu suna yin bacci a lokaci ɗaya a kullum. Amma ni zance gaskiya bana yi saboda akwai aiki da yawa wani lokaci, wani lokaci kuma babu aiki da yawa. Amma a yau zan faɗa muku yaushe da yaushe nake zuwa bacci a kullum. Bari in fara daga Lahadi. To kunga Lahadi Sunday ne, Lahadi lokacin da rana ne da zanje coci in bauta ma Allah na in faɗa mai nagode. A lokacin bana zuwa aiki. To tun da bana zuwa aiki a lokacin ba.

Eh to ina fita samun cinya wani lokaci amma ba kullum ba. Abunda ya sa na fada haka domin wani lokaci bazan fita ba ni irin mutum ne da gaskiya zan ce ba na son fitowa zuwa waje, a kuma a misali ma da daddare. Abin da ya sa na ce ba na fitowa zuwa, ba na, ba na fita saboda akwai, akwai matsaloli da zuwa da nake idan ina fita, idan ka gani ina fita a yau, eh, na fita na je aiki ne. Idan ba aiki bane naje gaisuwa ne amma ban da haka gaskiya zan ce ba na fita saboda akwai abubuwa da yawa, akwai abubuwa da yawa da za su sa, sa ni a cikin matsala kuma ni ba na son matsala. Kuma ba na son matsa-- ba na son matsala. Mutane da yawa suna ce ni gaskiya ni ba mutumin kirki ba ne, ba na fita. Amma su ba za su gane ba ne saboda akwai lokacin, akwai lokacin da na fita, da na fita na je na samu kaina a matsala babu wanda ya zo ya taimake ni. Yanzu mutane suna, suna cewa, yanzu mutane suna cewa, mutane suna cewa ya kamata in dinga fita amma ko amma ba na fita. Wani lokaci ne za ka ga na fita, na je, na fita, na je, na fita amma, amma fitan wanda na je na yi gaskiya zan ce ba na cinyawa na ba na ci, ba na ci, ba na ciyeciye ba saboda ni ba na son ci, ba na son ci, ba na son ci, ba na son ciyeciye ina son abubuwan da idan na yi zai ni ma'ana ba, abun da zan yi ba zai ba ni ma'ana ba. Akwai mutane da akwai idan za su je kawai su ce sun fita ne, sun fita ne su yi. Amma ni gaskiya ba irin mutumin ɗinchan ba ne saboda ni ina da, ina da abubuwan da nake, ina da hanyoyin da nake bi ina yin kayana. Amma wai za ka ga wani zai ce kai ni gaskiya ɗuk abin da aka kamo mun zan yi. Ni ina yi abu, eh, wanda eh idan na ci bai je, je abun ina yi abubuwan da zai burge ni, da zai burge ni wajen yin samun aikina nan gaba. Ba irin abu, ba irin abu ba da zan yi ba wanda zai zo in dinga kuka anjima.

Eh to ina kunna soron ina kunna soron am buruci dina to batir dina kenan na waya. Wani lokaci zan ce ina kunna wa, wani lokaci bana kunna wa. Abin da ya sa wani lokaci nake kuda kuma wani lokaci ba kunna shi ne, eh? Wajen aiki yi wajen aiki na so ina yawan anfani da waya na ina yin aiki amma bakowa suke anfani da wayan suke anfani da wayan suke yi aiki dina kaman ni ba wani lokaci idan ina amfani da wayana yin aiki se ka ga wayana ze ce, se ka ga wayana ze ce, ya zama dole in kashe ehm in kashe soron batir dina saboda, saboda idan, idan ban kashe ba, aiki dina bai zai yi ba. Aiki dina, aiki dina bai zai yi ba. Idan ban kashe ba aiki dina bai zai yi ba. Amma kuma yana da muhimmanci inyin aikin ɗin can ya kama zai, zai, zai sa ni in kashe. Wani-- idan na kashe soron batir dina sai kiga ehm batir dina wani lokaci yana ci da wuri, da wuri. Wani lokaci kuma baya ci da wuri, ya danganta wani irin app ɗin da nake amfani da shi a lokacin. Akwai app ɗin da zaka ga ina amfani da shi ko idan ya fara cin batir dina hakkai ma zaka ji tsoro. Amma ahaka be sa na dena amfani da shi ba saboda ina so in yi amfani da, ina so in yi amfani da aiki ɗin can ne saboda aiki ɗin can yana da muhimmanci a wajena. Ba, ina aiki ɗinnan yana da muhimmanci a wajena ba. Ya zama dole in dinga kashe saron batir dina. Wani lokaci zan ce ina kashe wa, wani lokaci bana kashe wa. Amma da an tambayi idan ina kashe wa zan ce eh gaskiya ina kashe soron batir dina amma ba kullum ba saboda ina so, ina son in yi amfani da shi yin aiki.

To abubuwan da muke yi ranar haihuwar mu gaskiya zan ce muna abubuwa da yawa, muna abubuwa da yawa amma ba wani lokaci ba kowa ba za su san yau ranar haihuwan mu ba ne kamar, kamar yau ranar haihuwa na ne. Ba wani, ba mutane jan suka sani ba. Sai mutane daya sani yagane cewar yau ranar haihuwa na ne. Amma a haka muna kan, haka muna kan jin daɗin ranar haihuwan mu saboda ba muna Allah ne ya sa mun ƙara gani wannan rana. Akwai mutane da yawa da suka, su suka ga ranar ba su sani ba. To yin, yin da nake, yin da nake, yin da nake jin, yin da nake jin daɗin ranar haihuwan mu zan faɗa she a haka. Akwai lokacin da, eh, akwai lokacin da za muyi, za muyi, za mu siya, akwai lokacin da za mu siya cake, mu siya kaya jin daɗi, muna wasa, muna jin daɗi, eh, muna waƙa da mutane, muna jin daɗi. E yau ranar haihuwan mu ne Allah ya sa mun ƙara gani wannan rana kuma. Akwai lokacin kuma da, eh, akwai lokacin kuma da za mu, kawai za ka ga za mu zauna shuru shuru, za mu zauna shuru shuru ba ma so mutane su sani wai yau ranar haihuwan mu. Akwai lokacin da za mu gaya wa mutane to kaga yau ranar haihuwan mu ne amma ba ma son komai. Kawai za mu tafi idan aka tambayi ka yau aka haife ka zance eh yau aka haife ni shi kenan mun tafi. Amma inda yasa muke haka zan ce lokacin da za ka ga mutane su zo suna jin daɗi da kai mutane na rawa amma da cake an dafa abinci ana jin daɗi wai yau ranar haihuwan ka ne. Ranar da, ranar da akwai kuɗi ne, Allah ya sa an biya ka albashin ka da wuri kana da kuɗi da za ka amfani da shi ka dafa wa mutane abinci. Ranar ne muke jin daɗi, muke celeb- muke jin daɗi muna, amma muna fati wai yau ranar haihuwan mu ne. Idan ka gan bai, bai ji duka abubuwan ba to gaskiya babu kuɗi kuma ba a biya albashi ba. Wani lokaci idan ka gan mutum ya zauna shuru shuru baya so mutane su sani ba, baya so mutane su sani wai yau ranar haihuwan shi ne, baya so mutane su sani yau ranar haihuwan shi ne to ƙila lokaci mutanen da yake so su zo su ji daɗi da shi, ƙila sun rasu, ƙila sun rasu ko kuma suna nesa kuma yana kewansu. Idan ka gan mutum yana kewa wani ko kuma, kuma yau ranar haihuwan shi ne abin me zai mai daɗi ba, abin da ka kawo mai, dukan abin da ka kawo mai ba zai ji daɗin shi ba. Ko shi dai zai zo yana tattaunawa ne wai yau shi, abokin nan na shi zai dawo ya kawo mai ya zo su ji daɗi da kyau da shi. Wani lokaci kuma, eh, kuma abokin nan nan ya dawo ba abin da zai iya yi. Idan ka gani wani lokaci mutane na ɓoye ba su so a sani wai yau ranar haihuwan su ne. Ato an ce idan, an riga an gama idan ranar da za ka yi ƙarin haihuwan ka za mu jiƙa kada ruwa. Shiku ma baya so a jiƙa shi da ruwa sai yazo ya dinga ɓoye wa sai bayan da ranar haihuwan shi ya wuce kafin zai dinga gaya ma mutane. Ai jiya na yi ƙarin shekara kuma ba ku watsa mun ruwa ba. Amma zan, zan ce gaskiya abun bai, bai yi da kyau. Ya kamata ka dinga gaya ma mutane ranar haihuwan ka mutane su zo suna jin daɗi tare da kai. Ba wai, ba wai ka je ka ɓoye ba. Idan ba, idan, idan ka ga mutane suna zuba ma ruwa suna so suna jin daɗi tare da kai ne.

To idan ina da rayuwar abinci a gida, abubuwan da nake yi, wani lokaci zan ajiye abincin in ci anjima, wani lokaci zan ajiye in ci gobe. Wani lokaci zan ajiye, ajiye malmajiri, wani lokaci kuma ina da kare a gida ina ba karen. Wani lokaci kuma sai ka ga na ɗauka ban ba, ban ci ba, ban ajiye malmajiri ba, ban ba kare ba, na je na ba akuya. Kuma na san ko akuya ba za su ci sosai ba. Dan ban ba akuya ba ko kuma ban ba mutane ba ko kuma ban ci ba ko zan, zan ba kaza saboda ina da kaza. A haka zan ga muku me yasa nake ba kaza ko nake ba abubuwan nan da ba ina ajiyewa ina ci ko kuma ina ba almajiri. Amma idan aka tanbaye mu, menene almajiri? A, to datti. Almajiri shine irin mutum ne da bai da iyaye, bai da wajen zama amma bai da aikin yi kuma. Ina neman abinci in ci. Zai zo gidan ka ya rokeka kabashi abinci amma idan kai mutumin kirki ne za ka bashi abinci. Almajiri akwai almajiri a wajenmu da yawa amma ya kamata ana gaskiya zan ce ya kamata na taimakawa. Almajiri suna su, ba su da wanda yake, wanda suke, ba su da wanda suke kullan musu. Amma mu muna da mutanen da suke kullan ma na ma, tunda muke da mutanen da suke kulan a na ya kamata mu dinga kulan almajiri su ma. Amma mutane wasu yansu mutanen sai ka ga sun sani almajiri suna manta wa, eh su ma wani rana idan ba su mutu ba sun bari yaran su, eh su, eh za su, yaran su za su mutu. Wata rana su ma za su mutu su bar yaran su, yaran su kuma za su zama almajirai su ma za su je su dinga neman abinci idan ba su da aikin yi. To abubuwan da nake yi da ragowan abinci na, idan na yi abinci da yawa, ko idan na yi abinci da yawa na rage, idan ka gan na rage abincin nan ban cin ƴe shi duka ba. To yazama kenan eye ban cinye shi ba yazama kenan na ƙwaci kuma idan na ƙoci yakamata in ajiye abincin na in ci anjima dan ka gani ina ajiye ragon abinci wai zan ci anjima to Allah ya sa anjima ba zan samu abincin ci ba kuma ba zan samu kuɗi in siya abinci ba. Sai ka ga na ajiye abincin nan bazan ba rago bazan ba akuya bazan ba kare bazan ba kariya domin saboda idon kuma idan ban da abincin ci, amma gaskiya zan ce maslalla ne saboda ni idan ban ci abinci ba gaskiya baya min kyau. Ba, baya min kyau sai, sai in zo nan ci abinci na anjima. Amma idan na zo na ga na bawa kare ko to akuya na suna da abinci, kaza na su ma suna da abinci amma kare na bai da abinci kuma idan ka ga na ba kare, ragon abinci na to anjima kenan ina da abinci da zan ci ko kuma ina da kuɗin da zan siya abinci in ci. Ba kowa suke yin haka ba akwai wani kuma yana da, kuma yana da kuɗin siya abinci bai ba kare ba zai ajiye ya ba ma alade. Saboda alade su ma suna cin ragowar abinci na mutane. Amma ni gaskiya ba na son alade na fi son inbawa kare ko kuma in ba almajiri. Dan ka kaga ina bama almajiri abinci ko karen na shi ma yana da abinci in ci kuma ina da kuɗin da zan siya anjima ko kuma na sa almajirin ya ci abinci tun da safe ba sai in kira shi in ba shi abinci ya ci saboda akwai mutanen da gaskiya suna buƙatan abincin nan.

To gaskiya zan ce ina shan, ina shan 'ya'yan itace, ina shan 'ya'yan itace a wurin aiki wani lokaci. Wani lokaci kuma bana shan 'ya'yan, bana shan 'ya'yan itace. Abin da ya sa ni ce ina sha wani lokaci, wani lokaci kuma bana sha shine wani lokaci ko ya kamata, wani lokaci ya kamata, ya kamata in zo in je idan kaga bandila fiya, na sha 'ya'yan itace. Idan bandila fiya sai in sha 'ya'yan itace. Wani lokaci kuma ina sha ne saboda abin ya ƙara min ƙarfin jiki. Ba wai bandala fiya ba, abokina ma, amma 'ya'yan itace gaskiya zan ce suna daci. Amma abokina yana son shan 'ya'yan itace sosai. Eh, abin yazo, abin yazo ma yana ma bani mamaki. Da yana da aboki ko wane, kowane lokaci sai kaga yana shan 'ya'yan itace, yana shan 'ya'yan itace. Amma ni idan na sa a baki na ce bari in ɗanɗana abin, abin na bani, abin, zai kai ga abin yana da wani shegen ɗaci. Eh, dana san suna, dana ɗanɗana abin gaskiya yana, dana ɗanɗana ko abin yana sa zai sa, zai kai sai kai zai sa cikina kusa ya ƙulle. Idan ka ga cikin mutum ya ƙulle gaskiya to matsala ne. Sai kai abin ya sa cikina ya ƙulle amma ba abin da zai, ba abin da zai iya yi sai dai kawai, sai dai kawai, sai dai kawai in tasha. Amma ya ce, idan muna shan 'ya'yan itace sai yana da amfani a jiki kuma yana ƙara mana ƙarfin jiki. Na yarda da shi saboda na san yan da 'ya'yan itace suke. Ni ma akwai lokaci da na yi rashin lafiya, na je asibiti aka bani allura, alluran bai yi ba. Na je na koma asibiti aka ba, aka bani, aka haɗa mun magangani da awa. Kuɗin, kuɗin da na biya a kan maganin ya fi dubu goma. Amma ina tasha duka ba su yi ba shine wani mutumin zai ce, ya tambayi me yake damuna, aka gaya mun me yake damuna. Ya ce, "Ai wannan ba, wannan abun babba ba. Bai kamata, bai kamata in je, bai kamata in je asibiti ba." Haka shi ne ya ce bari ya haɗa mun wani 'ya'yan itace. Da ya zo ya haɗa mun 'ya'yan itace ɗin nan ko da na sha sai na ji jiki, sai na ji shi a jikina. Hm, ma 'ya'yan itace ɗin can gaskiya zan ce yana aiki sosai. Da na sha ko jikina ya zo ya yi ƙarfi, da jikina yayi ƙarfi ko walai na ji shi ajikina kaman, nan cikin, cikin nan da sati ɗaya na ji shi a jikina kaman ban taɓa yin ciwon, ciwon, kaman ban taɓa yin rashin lafiya ba. Abin da na zo na fara ji mamaki na tambaye shi wane irin 'ya'yan itace kenan yabani. Ya ce maganin, maganin, magani ne yanda zai taimaka mun. Turanan na fara shan 'ya'yan itace da gawajen shi kuma ya zo ya zama abokin, abokina. Amma ba kullum nake sha ba, ba kullum nake sha ba saboda ni gaskiya bana son 'ya'yan itace amma ahaka wani lokaci zan sai 'ya'yan itace da ganin shi in sha wani lokaci kuma bazan amsa in sha ba saboda gaskiya 'ya'yan itace suna daci sosai. Amma ahaka ina sha wani lokaci bana sha saboda 'ya'yan itace suna da kyau ma jikin mutane. Ya zo ya sa idan an tambaye ni ko idan ina shan 'ya'yan itace, na ce eh gaskiya ina shan 'ya'yan itace kuma ya kamata mu dinga sha a kullum.